Gaskiya yadda nake magana da abokan ciniki, ina magana da su ne cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da ƙwarewa. Saboda abokan ciniki ya kamata a yi magana da su cikin kwanciyar hankali.

Kuma duk cikin launin fure, na fi son launin, ah, jan fure. Dalili kuwa na cewa launin jan fure yana da matuƙar kyau sosai da sosai. Wannan dalili yasa na ke son jan fure a dukkan cikin furarrika. Na fi son sa ƙwarai da gaske.

To, yadda na ke tafiya zuwa wurare abu ne na abun al'ajabi. Saboda ina matuƙar son tafiya zuwa wurare domin buɗe yawon id, buɗe ido. Saboda in ga yadda rayuwa take tafiya a wannan wuraren.

To a gaskiya ni yadda na ke son dafa ƙwai shine na fi son in aka same shi, in aka samu ƙwai sai a sa shi a ruwan cikin tafasashen ruwan zafi a cigaba da tafasawar na ruwa ya cika da tafasa har ya dahu, ya yi tauri yadda ya yi daɗi.

To a gaskiya ni dai dukkan gidan abinci da nake zuwa ko kuma nake zuwa sayayyen abinci a cikinsu gaskiya na fason gidan abincin Mekus, dalili kuwa yana da siyar da abinci mai daɗi sosai sannan kuma da tsafta ya iya tsafta.

Gaskiya a dukkan cikin malamaina nafi son malamin Hausa. Saboda malamin Hausa wanda yake koyar damu Hausa ya iya ma'amala sosai. Sannan kuma yana bamu kulawa sosai da sosai a makaranta. Wannan dalili yasa nafi son malamin Hausa a kan cikin dukkan malamai.

Abin da nake yi da farko lokacin da na iso ofis shine nakan yi kokari na je ma ofishin manajan na yi signing wato tabbatar da na zo. Wannan shine abin farko da nake fara yi lokacin isa ta ofis, nakan zuwa in yi signing.

Eh, ƙware da gaske ina ajiya a yanar gizo. Dalili kuwa, ajiya a yanar gizo yana da matuƙar muhimmanci, sannan kuma yana da daɗin ajiya saboda yanar gizo wuri ne mai tsaro wajen ajiyar abubuwa muhimmai.

Yadda nake sa santa rikici a aiki shine duk lokacin da rikici ko kuma wani tarzoma da taso a wurin aiki, nakan zaunar da wannan masu tarzoma na jira ayoyinsu me ya kawo wannan tarzoma sannan in kawo solution na magancewa.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya da riƙon amana. Sannan kuma sai kuma riƙe sirrin juna. Wannan shine abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka, inda zaku zama masu gaskiya da riƙon amana shine mafi muhimmanci.

To gaskiya ni da yadda nake son zama shine ina son zama ne akan kujera ba ƙasa ba. Dalili gashi ne, zama akan kujera yana da matuƙar daɗi, yana taimakawa warwarewar jiki da dukkan wata gajiya.

Da gaskiya ina kiyaye kalmar sirri da matuƙar muhimmanci sosai da sosai. Domin kuwa duk lokacinda naga nake kiyaye kalmar sirri, nakan kiyaye tane da matuƙar muhimmanci saboda muhimmancinta.

Yadda nake haɗuwa da abokan ciniki shine mukan haɗuwa da abokan ciniki ne ta hanyar yanar gizo wato online, mukan yi magana ta fuska da fuska wato kallon bidiyo mu tattauna yadda alamar kasuwanci.

To a gaskiya ni dai bazan iya ƙayyade sau nawa nake amfani da intanet ba, dalili kuwa intanet a kowane lokaci nakan yi amfani da shi. Don yanzu haka ma da shi nake aiki saboda yana da matuƙar muhimmanci a wurina yana taimakawa mun sosai da sosai.

To gaskiya sa hannuna yadda yake yana da matuƙar kyau sosai da sosai saboda na, ina da handwriting mai kyau. Na taso tun ina nan ƙarami na iya sanya hannu sosai da sosai. Ya matuƙar kyau da abun ƙawa.

To gaskiya, lokacin da nake farkawa kullum ina farkawa ne da misalin karfe bakwai da rabi na kowacce rana. Lokacin da na farka sai na yi a motsa jiki, bayan na motsa jiki sannan kuma sai na yi wanka na zo na tafi gurin aiki.

Eh ƙwarai dagaske ina bada shawara a aiki. A duk lokacin da ake neman shawara a gurin aikin mu, akan yi kokari a tuntube ni saboda yadda nake bada shawara mai kyau wajen gudanar da ayyuka.

Nakanyi ƙoƙari na kammala aikine akan lokaci bisa wani tsari da nake cewa zuwa da wuri sannan kuma aiki muhimmi, tukuru, domin na kammala shi akan lokaci ba tareda ƙarin lokaci ba.

Eh gaskiya ana son ɗakina yayi haske. Dalili kuwa na cewa haka haske ni'ima ce ga ɗan adam sannan kuma ina so in ga haske sosai. Ɗakina yayi haske a kowane lokaci.

To gaskiya ni da irin kyautar da nake son bayarwa, na fi son ba da kyauta ta ban mamaki wato wadda ake cewa a turance "surprise gift". Mutum bai tunani ba kawai na bashi kyauta, wannan tana burge ni.

To a cikin nama, gaskiya ni dai na fi son nama, wato wanda ake ce wa naman rago a cikin nama, saboda yana da matuƙar daɗi da ɗanɗano. Wannan dalili ya sa na fi son naman rago a cikin nama.

Eh kwarai da gaske ina son abinci mai yaji. Dalili kuwa ina da matuƙar jin daɗin yaji. Yayinda nake cinsa, wannan dalili yasa nake son abinci mai yaji wanda kusan kowane lokacin zan ci abinci nake kokari na ci shi da yaji.

Eh ƙwarai dagaske ina da sa hannu a saƙonni. Dalilin nafa na cewa haka shine ni ne sakatare a wurin aikin mu, duk wani saƙo da zai shigo sai nasa hannu na tabbatar da yi mai inganci ne.

A'a gaskiya bana kuka lokacin yanka albasa. Dalili na kuwa na cewa haka shine gaskiya na daɗe ina yanka albasa tun ina ɗan yaro, wanda ta zamo min sabo. Bata sani kuka yayin da nake yanka wa.

To gaskiya a cikin a cikin apps, inda na fa amfani da wato WhatsApp a cikin wayata. Dalili kuwa shine app din da nake amfani da shi wajen tura saƙonni da karɓar saƙonni shi yasa na fi aiki da shi.

Eh ƙwarai dagaske ina amfani da wifi a gida. Dalili kuwa ina da wifi a gida wanda nake amfani da shi wajen karɓar intanet mai ƙarfi. Wannan dalili yasa na siye shi.

Gaskiya ni an haife ni a watan agusta ne, wato watan August, wata na takwas a cikin watanni. An haife ni a watan August sha takwas, ga wannan wata na ranar August.

Abin da nake yi don makafin na kwanta shine duk lokacin da zan kwanta, nakan yi ƙoƙari na yi karatun littafina yayin da na zo kwanciya. Shi ne abu mafi muhimmanci da nake yi yayin da zan kwanta.

Abin da nake yi da nake gina dangantaka ta kasuwanci shine nakan riƙe gaskiya da rukon amana, sannan kuma da ingancin kaya. Nakan yi ƙoƙari na yi kaya mai inganci domin riƙe dangantaka a kasuwa.

Gaskiya abin da yake sa ni dariya shine duk lokacin da na ga wani yana cikin farin ciki. Wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen sa ni dariya. In ga wasu suna cikin farin ciki shine abin da ke sa ni dariya ne.

Gaskiya abin da nake son canzawa a gurin aikina shine ina son canjawa wato na'urori ta mai ƙwaƙwalwa komfuta wadda nake aiki da ita. Dalili kuwa shine gaskiya ta daɗe ina so in canja wadda take yar yari.

A'a gaskiya bana yin aiki bayan lokaci. Nakan tashi lokacin da aka ƙayyace ba da aiki ne, sannan kuma nakan zuwa akan lokaci. Shi ma bana ƙarin lokaci. Wannan ne dalili yasa bana ƙari kuma bana rangi.

To gaskiya, ni dai a cikin burodi dukkan burodi, na fi son burodi wanda aka yi shi da fulawa sannan kuma ya sha bota. Dalili kuwa yana da matuƙar daɗi sosai da sosai. Wannan dalili ya sa na fi son burodin da aka yi shi da bota da kwai.

Abincin da na fi so nake ci da safiya shine ina cin wato biredi da kwai sannan kuma da shayi. Wannan sune abinci da nake son ci da safiya koyaushe.

Eh ƙwarai da gaske ina kulle ƙofa kullum. Din lokacin da yayinda na zo fita nakan yi ƙoƙari na kulle ƙofa ta saboda gudun abin da za zai faru bayan na bar tabo.

Eh ƙwarai da gaske ina biki cin tufafi. Dalili kuwa shine ina son ganin ko yaushe ina amfani da tufafi sannan kuma ina bayarwa. Wannan dalili ya sa na ce ina tafiya cikin tufafi a kowane lokaci.

A'a, gaskiya bana kunna kandar a gida. Dalili kuwa kandar ya zama tsohon yayi, iyayenmu da kakanni ne suke kunna. Mu yanzu muna kunna fitila ne maimakon kandar a gida.

Eh ƙwarai da gaske rubutuna na da kyau dalili kuwa shine tun ina ɗan ƙarami na ake koya mun handwriting wanda aka koya a ɗako mun malami wanda dalili yasa na koyi rubutu mai kyau.

Eh, ƙwarai da gaske. Ina da fanka a rufin ɗakina, wasu abu da tana taimaka min sosai da sosai wajen saisaita min rayuwata yayin da ake zafi. Fankan da take rufin ɗakina tana da matuƙar gudu.

Abinda nake ci a wurin aiki shine ina cin wato fried rice, sannan kuma wani sa'a ina cin jollof rice a gurin aiki saboda shine abincin da ake girka mana a gurin aiki a kowane lokaci.

A'a gaskiya bana yin harsashi lokacin ɓacci, saboda ni gaskiya bana yin gurnani ko harsashi lokacin ɓacci. Ina yin bacina ne cikin salama ba tare da takura wani wanda yake kusa da ni ba.

Eh ƙwarai dagaske ina tafiya kasuwanci dani da kawuna mukan tafiya muje muyi fatauci, muje wani gari mu siyo kaya sannan mu sayar dashi a garinmu sannan mu ƙara iba wani kayan a garinmu mu siyar a wani gari.

A gaskiya, a duk cikin lokacin shekara, na fi son lokacin sanyi a lokacin shekara saboda yana da matukar daɗin yanayi. Shiyasa dalilin da yasa nafi son sanyi a cikin shekara gaskiya.

Abinda nake yi lokacin da ruwa yake zuwa shine nakan zuwa na sa hannuna na tara wannan ruwa ina wasa da shi saboda wannan haka yana bana nishaɗi sosai da sosai lokacin da ruwa yake zuwa.

A gaskiya, bikin da na fi so a cikin bukukuwa shine bikin Eidin Babban Sallah. Wannan biki ne da na fi so saboda yana da matukar muhimmanci a wurina sannan kuma da alfanu wannan yasa nafi son shi.

Launin da idaninmu suke shine launin fari da baƙi. Wannan shine launin da idanunmu suke, baya fari sannan kuma tsakiya kuma baƙi. Wannan shine launin da idanunmu suke kuma aka halicce mu haka.

Gaskiya abin sha da na fi so shine na san wato lemun abarba. Wannan shine abin sha da na fi so saboda yana da muhimman ƙarmi da ƙara lafiya a jikin ɗan adam, shi yasa nafi son shi a cikin abin sha.

Eh ƙwarai da gaske ina yin barci da rana. Duk lokacin da na samu dama nakan yi kokari na yi barci da rana saboda haka yana taimaka min sosai da sosai wajen samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali yayin da nake barci.

A'a gaskiya bana amfani da ruwan rijiya. Dalili kuwa shine ina da kuɗin da nake siyan somo sannan kuma nake siyan ruwa mai kyau wanda aka tace shi daga chemical in sha.

Eh, ƙwarai da gaske waya ta na cika ajiya dalili kuwa nakan ajiye muhimman abubuwa a cikin wayata. Wani samma har da manya manyan fina-finai da kuma hotuna da nake da mahimmanci a gurin nakan ajiye su a wayata.

Yadda nake ƙoƙari nake magance damuwa a aiki shine duk lokacin da na ga wani tarzoma ko kuma ana cikin damuwa, na kan yi ƙoƙari na yi iya bakin ƙoƙari na nuna sulhuwa ta nan damuwa da ke aiki.

To gaskiya a cikin abincin daiwanda, abincin da yake sa ni jin daɗi shine tuwon shinkafa da miyar taushe. Saboda abinci ne na gargajiya sannan kuma yana ƙara lafiya a jikin ɗan adam. Shine abincin da yake sa ni jin daɗi.

Gaskiya yadda muke gudanar da bikin ranar haihuwar mu shine, eh muna gudanar da shi ne a tsakar gida sannan kuma tare da yan wa da abokan arziƙi saboda mu tuna ranar da aka haife mu.

Gaskiya ni na fi son zama a kan tsayuwa. Dalili na kuwa nason zama shine, idan lokacin da na zauna nakan samu natsuwa da kwanciyar hankali. Yayinda nake wannan zaune shiyasa na fi son zama a kan tsayuwa gaskiya da gaskiya.

Abin da nake shirya yi ƙarshen mako shine nakan yi ƙoƙari na shirya ƙarshen mako ni da ƴanuwana da abokan arziki na za mu je yawon buɗe ido, mu je mu nuna juna ƙauna.

Eh, ƙwarai da gaske ina yin waƙa a cikin zuciyata. Dalili na kuwa na cewa haka, na koya ne daga gurin masoyiya ta. Da ta koya mun bege da waƙa cikin zuciyata yayin da nake nikaɗai nake kewa.

Eh, ƙwarai-- kana amfani, ina amfani da mataimakin murya dalili kuwa shine tana taimaka mun ƙware da gaske wajen tattaunawa da al'umma yayin da muke gabatar da wasu abubuwa tare da ni da su. Ina amfani da mataimakin murya.

Gaskiya launin tawada da na fi amfani da shi shine na fi amfani da launin tawada wato blue. Saboda ita ce launin tawada da mu ɗalibai aka bamu damar mu na amfani da ita wajen gabatar da latti.

Gaskiya inda nake ajiye hotuna a wayata shine nakan yi ƙoƙari na adana hotuna a cikin wayata cikin photos saboda guri ne mai tsaro wajen adana hotuna a cikin photos gaskiya.

Eh ƙwarai da gaske ina iya bakin ƙoƙari na domin kare waya ta daga ƙwayar cuta, saboda ƙwayar cuta tana da matuƙar hatsari ga wayar mu wadda takan iya lalata wayar ko kuma ta illata abinda take ciki.

Eh ƙare da gaske ina iya rera waƙa. Dalili kuwa na koya ne da gurin masoya. Da take koya min yadda ake rera waƙa. Na kan yi waƙar soyayya ko waƙar bege ga masoya.

A gaskiya a cikin ice cream da na fi so, na fi son ice cream wanda aka yi shi da strawberry saboda yana da matukar daɗin ɗanɗano, sannan kuma yana da alfanu a jikin ɗan adam, shi ya sa a cikin ice cream na fi son ice cream ɗin da aka yi shi da strawberry.

Lokacin da nake kwanciya kullum shine nakan yi ƙoƙari na yi barci. Ko ince na kwanta da misalin ƙarfe sha ɗaya na kowace rana. Shine ainahin lokacin da nake yin ƙwana kullum.

Eh ƙwarai dagaske ina duba kalanda kullun. Dalilin hakona duba kalanda kullum shine ina san me yake faruwa a cikin wannan wata, sannan kuma wannan rana muke fuskanta a gaba domin kalubalanta.

Eh, ƙwarai da gaske ina iya ɗaure ƙulli. Duk lokacin da na samu wani abin ɗaure ƙulli nakan iya ɗaurewa da kaina saboda na taso an koya mun yadda ake ɗaure ƙulli tun ina ɗan ƙarami. Ina a gida nake iya ɗaure.

Ina gaishe da mutane ne yadda aka koya min a addinina ko kuma al'adata. Nakan yi ƙoƙari in gaishe da su cikin girmamawa da ba su girmansu wanda suka fi.

So waskiya ina ƙidaya kwanaki ne sau biyu a kowanne mako, saboda sau biyu ne nake zaunawa nayi lissafin kwanaki naga abubuwan da ya kamata na gabatar a cikinsu.

Eh ƙwarai dagaske ina iya dafa abinci, domin kuwa a mahaifiya ta ta koyar dani tin ina ƙarami yadda ake dafa abinci. Wanda yanzu haka nakan iya dafa abinci da kai na na ci na gabatar da shi.

Abinda nake yi lokacin da nake mura shine ina zuwa wurin likita domin ya duba ni ya bani maganin wanda ya dace da ni da dinka sha har wannan murar Allah ya kawo sauƙi in daina ji.

Eh ƙwarai dagaske ina ƙoƙari ina kunna sanarwar apps. Dalili na kona yin hakan shine yana taimaka min ƙwarai dagaske, domin na lokacin da nake son yi abu in yi shi akan lokaci.

Eh ƙwarai dagaske ina amfani da matashin wuya saboda yana taimaka min ƙwarai dagaske wajen yin-- taimaka min jin daɗin bacci yayinda nake bacci shiyasa nake amfani da matashin wuya.

Eh ƙwarai dagaske ina bakin ƙoƙari na wajen ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda ina tattare su ne, hakan yana bani damar na jini na zauna daran dam a cikin ƙafata ba tare da ina ƙoƙarin faɗuwa ba.

Eh ƙwarai dagaske ina biyan kuɗi ta waya. Dalili na kuwa na cewa haka shine ni ɗan zamani ne. Zamani ya zo mana da hanya mafi sauƙi wajen biyan kuɗi cikin waya ba tare da kaje banki ba.

Eh, ƙwarai da gaske ina sanya bel kullum dalili kuwa shine, ah wandon da muke amfani da shi a gurin aiki yana da bel. Duk lokacin da zamu zo sai mun yi stokin mun sa bel, shi ya sa nake sa bel kullum.

Ina magance ƙoke-ƙoke ne ta hanyoyi biyu. Hanya ta farko nakan ba da shawarwari a kan wannan abubuwa, sannan hanya ta biyu nakan ba da haƙuri da tausan zuciya a kan wannan abun da ya sa koke-koken.

Yadda nake kawowa gidanmu shi ne nakan yi ƙoƙari duk abin da na samu, iya bakin ƙoƙarina, na kawo gidanmu domin na taimaka da iya bakin gwargwadona a sanya min albarka a kan nemana.

A'a gaskiya ba a raba gurin da na ke da yanar gizo saboda guri ne da ko a cikin birni ko da yaushe da yanar gizo wanda hakan yana taimaka mun kware da gaske wajen tafiyar da al'amura na yau da kullum.

Eh, ƙwarai dagaske ina iya jefa dutse nesa. Dalilin kawai shine innai jifa yakan iya nesa sosai da sosai tun saboda tun ina ɗan ƙarami na koyi yadda ake jefa dutse nesa ya nisa.

Dangantakarmu da abokan aiki dangantaka ce mai matuƙar muhimmanci da kuma kyau. Dalili kuwa muna da zumunci sosai da sosai yadda ya kamata tare da abokan aikina.

To, a gaskiya ni dai irin man da nake amfani da shi ina amfani da wato man Vaseline domin yana da matukar taimaka min sosai da sosai wajen ba ni fata takariya.

Ina cin abinci a wurin aiki ne a cikin ofisina. Shi ne wurin cin abinci na, yayin da aka kawo mana abincin ofis nakan zauna a cikin ofisina. Akwai dinining table na ci abinci na ni da abokan aiki.

Eh, ƙwarai da gaske ina bakin ƙoƙari na wajen yin nayi karatu kafin na kwanta. Domin haka yana da matuƙar muhimmanci ga ƙarin ilimi da muke samu yayin kwanciya.

A wato abin da nake yi don nishaɗi shine wato social media wato WhatsApp ina yinsa ne domin nishaɗi saboda yana bani nishaɗi da farin ciki yayin da nake ganawa da al'ummar musulmai.

Gaskiya ina amfani da matashi ne guda biyu yayin kwanciya. Nakan yi amfani da ɗaya a a wuyana sannan ɗayan kuma nakan yi shi amfani da shi a ƙafa domin yana taimaka mun ƙware da gaske wajen yin barci mai daɗi.

Eh ƙwarai dagaske ina sanya turare kullum. Dalili kuwa sanya turare na da mutukar muhimmanci sannan kuma yana da taimakawa mutum ya fito fes fes a cikin al'umma ba tare da ana kan mai kalle kalle ba.

Eh ƙwarai da gaske ina cije farce, dun yayin lokacin da aka ɓata mun rai nakan yi ƙoƙari in cije farce saboda hakan bai mun daɗi ba. In yi abu ya ci mun rai nakan cije farce na nika.

Eh ƙwarai dagaske ina zama kan gwiwa yayinda na zauna a ƙasa na gaji da zama. Lokacin sai in gyara zama na in zauna kan gwiwa saboda hakan yana taimaka min sosai da sosai wajan samun natsuwa yayinda na gaji.

Eh ƙwarai dagaske ina iya busa tsaki. Dalilin ko yin hakan shine duk lokacin da aka bata min rai nakan yi amfani da busa saki domin huce haushi na na yi tsaki nace aikin ban.

Eh ƙwarai dagaske, ina kallon inuwa ta domin duk lokacin da nake tafiya da rana, na kalli inuwa ta. Na san takan bi na a baya, wani san ma har ta wuce ni ɓangare gefe guda ko ta wuce ni gaba.

Eh ƙwarai da gaske ina duba daftarin kuɗi. Duk yayin lokacin da aka bani wata kwangila, na kan yi ƙoƙari na duba daftarin kuɗi domin na ga abubuwan da muka kashe ko kuma ya kamata mu sarrafa wa nan.

To gaskiya, ni dai ina ajiye kuɗi ta ɓangarori guda biyu ne. Nakan ajiye wani ɓangare a cikin banki sannan nakan ajiye wani ɓangare a gurina domin ko ta kwana nakan ajiye wa cash domin in yi aiki da shi.

Gaskiya na kan iya tafiya mai nisa a ƙafa, ta tsawon kilomita biyar wani sanma harzuwa bakwai. Wannan shine tsawon yadda na ke iya tafiya a ƙafa na kan iya jurewa.

To gaskiya launin da lambulan mu suke launi ne wato yalo. Wannan shine launin labule na wanda na yake da matuƙar kyau sannan kuma yake bani ƙawa lokacin da nake.

Haskiya babban buri na aiki shine zamuwa manaja. Wannan shine buri na aiki a wurin aikina na. Zamoni ne manaja saboda yanzu ina matsayin sakataren manaja ne.

Ina tofar da miyau ne a gurin da aka tanada domin a tofar. Ba na tofar da miyau a duk inda na samu. Nakan ware guri mai kyau, inda aka ware domin tofar da miyau na tofar.

Gaskiya na fi son fanka fiye da AC. Dalili na kuwa na cewa haka shine fanka ta fi min AC saboda fanka sanyin ta baya illa a kan AC, shi kuma AC sanyin sa yana illa ga ƙashin ɗan adam.

Eh ƙwarai dagaske ina yin ciniki a kasuwa. Domin ciniki ya ginshiki ne na kasuwa. Yayin da kake kasuwa kuyi ciniki ko da waye shine manufar yin kasuwa kenan cinikayya.

Kai parai da gaske na iya tuƙin mota. Na kan iya tuƙin mota domin na koyi tuƙin mota tun ina ɗan ƙarami na. An koya mun yadda ake tuƙin mota a gida, wanda na kan iya tuƙa mota da inje duk inda nake so.

Abin da nake yi don ƙara aiki shine zuwa da wuri a kan lokaci gurin aiki. Wannan yana taimaka mun ƙwarai da gaske domin ƙara yawan aikin da nake yi a wannan lokaci, shi ya sa nake zuwa da wuri.

Gaskiya abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da rikon amana sannan kuma da ingancin kaya. Wannan sune abubuwa guda uku mafi muhimmanci a kasuwa da gaskiya, da rikon amana, da ingancin kaya.

Ina ƙoƙarin tsarkake gidanmu sau biyu a kowace rana. Da na farko, nakan tsarkake gidanmu da misalin ƙarfe takwas bayan na dace daga bacci, sannan kuma na biyu inna dawo daga gurin aiki da yammaci.

Eh ƙwarai dagaske ina son kallon faɗuwar rana domin hakan yana bani matuƙar kewa, yana birge ni yayin da rana takan faɗuwa, nakan ji wata natsuwa a cikin zuciyata da hankali yazo.

Gaskiya ni ba zan iya ƙayyade yi sawno na ke amfani da wayata ba, saboda wayata a kusan kowane lokaci na kan yi amfani da ita. Domin haka yana taimaka min ƙwado da gaske wajen tattunawa da al'umma.

Eh ƙwarai dagaske, ina son ɗaukar hotuna. Domin ɗaukar hotuna na ɗaya daga cikin abubuwa da yake burge ni. Sannan kuma yakan bani sha'adi lokacin da nake ɗaukar hotuna saboda tarihi.

Yadda nake jagorantar mutane shine nakan jagoranci mutane akan al'amura da gaskiya da rukon amana sannan kuma da jajircewa wajen cinma wannan aiki na jagorantar mutane.

Eh, gaskiya a cikin takalma, irin takalma da na fi so shine nafi son takalmi sau ciki. Domin takalmi sau ciki yana da matuƙar kyau sannan kuma yana da matuƙar quality wajen sawa.

Ina kallon mudubi sau biyu a ƙalla wani san sau uku a rana domin tabbatar da yadda na yi wanka, na yi kyau ko kuma dai na fito da muni, shi ya sa nake kallon mudubi sau uku.

Ina da bokitai a gida aƙalla sun kai guda uku zuwa huɗu kuma kowanne yana da aikin da yake yi. Na farko mukan yi wanka da bokiti, mukan ɗebo ruwa sannan kuma akwai na ajiya.

Abu, irin sabulun da nake amfani da shi gaskiya shine sabulun Septol. Wannan shine sabulu da nake amfani da shi domin yana da matukar kyau. Sannan kuma yana da banƙawa shiyasa nake amfani da sabulun Septol.

Eh, ina rubuta kashe kuɗina. Ina rubu-- ina ƙoƙari duk abin da na siya nakan rubuta abu adadin abin da na kashe, awon na kashe kuɗi domin in ƙayyade nawa na kashe, nawa na samu.

Eh ƙwarai da gaske ina riƙe riga a aljihuna, kuma hakan yana da matuƙar mahimmanci a gareni. Dalili na kuwa na cewa hakan shine duk lokacin da na riƙe riga a aljuna, in zan fita aiki na kan yi amfani da wadda na ɗauko na yi aiki da ita.

Abun da nake yi lokacin da babu wutar lantarki, nakan yi ƙoƙari na ɗauko littafi na dinga karantawa domin ya yi min kyau saboda bani da wani abu da zan yi a wannan lokaci, sai sa nake karatun littafi.

Eh ƙwarai dagaske ina da katin kasuwanci wanda ake cewa TIN number a turance. Na yi shi ne saboda gudanar da kasuwanci da kuma nuna ingantin kasuwanci na da nake.

Shagon da na fi zuwa a cikin shaguna shine shagon saida kayan abinci. Wannan shine shagon da na fi zuwa saboda kullum zan je siyan kayan abinci a cikin wannan shago domin yau da kullum.

Eh, ina biyan kuɗin wutar lantarki a wata, wani san daga dubu ashirin zuwa dubu talatin. Ya danganta da yanayin wutar da muka sha a wannan watan a muke biya.

Gaskiya na fi son fensir a kan alƙalami. Dalili na kuwa na cewa na fi son fensir shi ne, fensir yana da matukar mahimmanci fiye da alƙalami. Saboda in ka yi rubutu ba ka dade ba kakan iya gyarawa shi kuma alƙalami babu dama.

Eh ƙware da gaske. Kujerunmu su na da daɗi sosai da sosai saboda kujeru ne da aka yi su da katifa masu laushi. Suke taimakawa ƙware da gaske wajen samun natsuwa da kwanciyar hankali da yayin zama.

Abin da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki shine yadda manaja ke ƙarfafa mana gwiwa muyi aiki. Sannan kuma yadda ake ƙara mana albashi yayin da muka yi jajirce mu kai aiki shike kara min ƙwarin gwiwa.

Eh ƙwarai da gaske ina iya bada barkwanci domin ni ɗan barkwanci ne sosai. Naka iya bada barkwanci, na sa mutane suyi dariya, ayi raha aji daɗi sosai.

Ina daidaita aiki da rayuwa ne ta shiga bangare biyu. Nakan yi aiki iya bakin ƙoƙari na, bana wahalar da kaina, sannan kuma nakan daidaita rayuwa ta Naji da dinta.

A'a gaskiya bana cin tafarnuwa. Dillina ko na cewa ban cin tafarnuwa shine, yayin da nakan ci tafarnuwa takan cutar da wanda suke gefena ji bba dadi shi saban.

Wasan da nake son yi shine ina son yin wasan ƙwallon ƙafa. Dalili kuwa shine wasan ƙwallon ƙafa wasa ne na matasa wanda yake sa mutum ya motsa jiki sannan kuma yake ba da nishaɗi.

Eh ƙwarai da gaske ina bakin ƙoƙari na wajen raba ayyuka ga wasu domin mutane su samu su ci abinci ta ƙasa. Na wannan dalili ya sa duk lokacin da na samu aiki nakan ba wa na ƙasa domin ya ci abinci.

Eh, ƙwarai da gaske ina iya gabatar da rahoto wanda ina yin gabatar da rahoto kullum a gurin aiki. Yayin da aka bani aiki, nakan gabatar da rahoto domin cin mannan aiki.

A'a, gaskiya ba na tara tsabar kuɗi da yawa a gida domin ƴan fashi su kan iya zuwa su ƙwace nan kan kai shi banki ne na ajiye. Dan haka gaskiya ba na tara tsabar kuɗi a gida.

A gaskiya na fi son zama a birni fiye da ƙauye. Dalili kuwa birni ta fi ƙauye sosai da sosai, bangaren ci gaba da kuma abubuwan more rayuwa. Birni ya fi ƙauye. Wannan dalili ya sa na fi son zama a birni saboda akwai internet.

Ina inganta aikinmu ta ɓangarori da dama. Ɓangare na farko, nakan inganta aiki da wajen jajircewa akan quality kaya sannan kuma da gaskiya da rikon amana da muke yi.

Na fi son gaskiya hawan matakala fiye da lifta. Dalili kuwa hawan matakala yana da matuƙar muhimmanci saboda duk lokacin da ka hau matakala kana motsa jikinka ne fiye da hawa lifta.

Eh ƙwarai da gaske ina cin salati domin cin salati yana da matiƙar muhimmanci wajen ƙara lafiya saboda kayan ganye ne da yake taimakawa wajan haɓbaka lafiyar jikin ɗan adam.

A'a gaskiya bana shan magani kullum, saboda ni bana shan magani sai wanda likita ya ƙayyade mun, sai yasa ban shan magani sai naje bani da lafiya wurin likita yake rubutan magani.

Eh ƙwarai da gaske, ina lulluɓa da bargo domin lulluɓa da bargo yana taimaka min ƙwarai da gaske wajen samun natsuwa yayin bacci, sai sannan ke lulluɓa da bargo wannan.

Eh ƙwarai dagaske ina raba abincin mu da mutane, ina iya ma shi kokari na duk lokacin da aka yi abinci nakan rabawa da almajirai domin su masu samu su lasa wannan abincin su samai albarka.

Eh ƙwarai da gaske, eh bana, ina, bana sanya tabarau. Dalili kawai shine ina gani ƙalau idona ba da, ba wani dalili da ya sa in sanya tabarau, shi ya sa bana sanya tabarau nakan yawo.

Nakan yi ƙoƙari in yanke shawara a aiki ta hanyar a ba da umarni ko kuma ta hanyar ganin abin da ya dace. Nakan yanke shawarar cewa shi ya kamata in yi a wannan lokaci.

Eh ƙwarai da gaske. Ina bana tauna goro. Dalili kuwa ni ba tsoho bane sannan kuma likita baice min na tauna goro saboda ƙarin lafiya. Shi ya sa bana amfani da goro.

Ah, irin jaka da nake kai ina amfana, ina kan ƙoriyar jaka ne. Dalili kuwa shine tana da matuƙar kyau sosai da sosai kuma tana burge ni.

Ina neman izinin hutu ne a wurin manaja. Ta siga ta dabara wanda nakan zuwa, immarairai ce sannan kuma in rubuta takarda. Ina ɗan baƙatar lokacin hutu nida iyalina da abokan arzi.

Yadda jadawalin aikin yake shine, a jadawalin aikinmu ya tsari ne ta ɓangarori da dama wanda nakan tsara shi cewa mu kan yi aiki a rana sau bakwai.

Abincin da na fi so shine na fi son abinci tuwo shinkafa da miyar kuɓewa da lilikuwa. Yana da matuƙar daɗi sannan kuma yana da gina jikin ɗan adam saboda abinci ne na gargajiya na mai lafiya.

Gidan mu yana da kalar ƙasa wato farar ƙasa. Wannan ita ce kalar ƙasar da gidan mu yake da ita saboda guri ne tsibiri wanda ake samun farar ƙasa a gurin.

Eh ƙwarai dagaske ina fatan samun cinyewa a rayuwa, dalili kuwa ba kowa yana buƙatar cinyewa a rayuwa ya samu nasara a rayuwar da ke gatare da ita.

Eh ƙwarai da gaske ina tafiya da sauri. Duk lokacin da aka kira ni ko kuma za a ka aike ni, na kan yi ƙoƙari na tafiya da sauri domin na je na idar da wannan aiki akan lokaci ba tare da ɓata lokaci ba.

Eh gaskiya irin wasan da na fi so shine wato wasa na ƙwallon ƙafa. Wannan shine wasa da ya fi burge ni a dukkan cikin wasanni da ake na samari saboda motsa jiki da kuma nishaɗi.

Eh ƙwarai dagaske ina cimma manufar tallace-tallace domin na iya tallace-tallace. Ana bani tallace-tallace da kamfanunuwa da dama domin ina cimma manufar tallace-tallace ta ingancin kaya.

Eh, ƙwarai da gaske. Wayata tana daidaita haske da kanta wanda tana wani tsari da ake cewa auto brightness wanda taken ƙoƙari ta seta haske da kanta yayinda nake gabatar da haske in na shiga haske ko duhu.

Eh, ƙwarai da gaske ina sauraron rediyo wanni san, domin sauraron rediyo yana taimakawa ƙwarai da gaske domin na san halin da ƙasarmu take ciki, me yake tafiya sannan kuma me yake kwana a wannan ƙasa.

Ina shuka gaskiya bana shuka tsire-tsire a gida. Dalili kuwa shine, duk lokacin da aka shuka tsire-tsire a gida, yakan kawo sauro a cikin wannan gida. Wannan dalili yasa gaskiya bana shukawa saboda bana son sauro.

Gaskiya inda nake son ziyarta shine nakan so in ziyarci wato Ka'aba wato Saudiya da Madina domin na je na sauke farali sannan kuma na yi godiya ga Allah.

Gaskiya na fi son tufafin auduga akan tufafin siliki. Domin tufafin auduga yafi kyau da ƙarfi sannan kuma yafi quality kuma shi aka yarda mu dinga sawa muwato maza domin sutura.

A ƙofofin watsa labarai da nake amfani da su, ya haɗa da ina amfani da BBC Hausa sannan kuma ina amfani da Prime Trust. Su ne wannan manyan ƙafafen yaɗa labarai da nake amfani da su saboda ingancin labaran su.

A'a, ina fara aiki kullum ne da misalin ƙarfe takwas da rabi na kowace rana. Wannan shi ne ƙayyadadden lokacin da aka bani umarni na fara aiki, wanni san kuma nakan ban kai lokacin bama in fara aiki.

Eh ƙwarai da gaske ina iya buga rubutu da sauri domin hakan ya samo asali ne na rubutu ta ina ɗan yaro ake koya mun rubutu da sauri wanda har na taso na ƙware na kan iya buga rubutu da sauri.

A gaskiya a cikin rana lokacin da na fi so shine da yamma, saboda yamma lokacin da rana take kokarin faɗuwa. A cikin rana na fi son wannan lokaci saboda ba hayaniya sannan kuma gari ya yi sanyi.

Eh, ina taimakawa mutane iya bakin gwargwajo na ta hanyar da nake da ƙarfin in taimaka. Ko kuma Allah ya hori mun na taimakawa. Wannan ita ce hanya da nake amfani da ta wajen taimakawa mutane.

Inda nake son zuwa ziyarar hutu shine wato garin Bangladesh. Wato gari ne wanda nake son ziyarar hutu saboda yana da matuƙar ƙawa da abin birgewa. Shiyasa nake son ziyara in je garin Bangladesh.

Ah, yanayin ɗaki da na fi so na fi son yanayin ɗaki ya yi ɗumi, ya yi wato ya ɗimama. Dalili kuwa shine wannan yanayi yana taimakawa lafiyar jikinmu wajen ƙara karsashi.

A'a gaskiya bana son gurare masu hayaniya saboda guri mai hayaniya yana matakar takura mun domin gabatar da wasu ayyuka na mahimai. Shi yasa nake son bana son guri mai hayaniya. Duk lokacin da guri yake hayaniya nake kauroce masa.

Ina wanke tufafina ne a sau biyu a dukkan mako. Nakan yi wanki ranar Lahadi sannan kuma nakan ƙare ranar Laraba. Wannan shine yanda nake wanke tufafi.

Gaskiya ni nafi son shinkafa fiye da tuwo. Dalili kuwa shinkafa a gurina tafi tuwo daɗi saboda ɗanɗanonta sannan kuma da yadda take ƙara lafiya a jikin ɗan adam yayin da kake ci.

Eh ƙwarai da gaske ina iya ɗinka tufafi domin ni ɗin talla ne. Sannan kuma na taso nakan yi ƙoƙarin ɗinka tufafi wanda nakan iya ɗinka tufafi da kaina na sa.

Abin da nake yi da safiya lokacin da na farka shine nakan motsa jiki. Wannan shine abu na farko da nake yi bayan motsa jiki. In na fito daga wanka, nakan sha kofi domin yaɗi mamamin jikina.

Abincin gargajiya da nafi so shine gaskiya. Nafi son tuwon shinkafa saboda yana da matuƙar muhimmanci da ƙara lafiya a jikin ɗan adam. Hiyasa nake son tuwon shinkafa a cikin abincin gargajiya.

Ah, ruwan da nake sha kullum a gaskiya aƙalla zai iya kaiwa lita biyar kullum. Dalili kuwa ina da matukar shan ruwa wanda nakan iya shan lita biyar a kullum ba tare da gajiya ba.

To, a gaskiya mu kan yi taro sau ɗaya ne a mako, ƙo in ce a ƙarshen mako wanda mu ke yinsa ranar Lahadi domin tattauna mahimman abubuwa da ya shafi danginmu gaba ɗaya.

A gaskiya ina kwanciya a gadon ne ba a ƙasa ba. Dalili kuwa kwanciya a kan gado ya fi kwanciya a ƙasa, saboda gado yana da laushi sannan kuma yana taimakawa wajen yin bacci mai daɗi.

Eh ƙwarai da gaske ina motsa jiki kullum, domin ina zuwa gurin motsa jiki kullum wanda hakan yake taimakawa sosai da sosai wajen ƙarin lafiyata, domin motsa jikin da nake yi da dadaddaree da safe.

Eh ƙwarai da gaske ina riƙe lema lokacin ruwa domin hakan yana da mutaƙar muhimmanci, yana taimaka min sosai da sosai wajen kare kaina daga jiƙewa daga wannan ruwan sama da ake yi.

Eh ƙwarai da gaske ina son kallon wata da daddare, domin kallon wata da daddare yana matuƙar burge musa. Nan kuma yana taimakawa wajen samun natsuwa a wannan yayin lokaci.

Wanda yake ƙarfafa min baya shine mahaifina domin shine jigo na kuma shine bango. Wanda ya iya ƙarfafa min baya a dukkan lamurana na rayuwa. Wanda yake tsaya min a dukkan wani abu.

Takalma a ƙalla gaskiya ina da takalma kala uku zuwa kala huɗu. Wanan su ne takalman da nake da su kuma nake aiki da su a kullun, sannan kuma nake sawa.

Eh, ƙware da gaske ina samun horo a wurin aiki, wanda hakan yana horar da mu gaskiya da gaskiya duk ƙarshen wata domin ƙara ƙwarewa kan wannan aikin da muke gabatarwa.

Yadda na ke ajiye takardun aiki shine na kan ajiye takardun aiki a guri mai tsaro mai kuma aminci wanda na ke ajiyewa a cikin durowa ta cikin ɗaki.

Ah, ina huta halin a gurin aiki da misalin ƙarfe ɗaya da rabi, zuwa ƙarfe biyu. Wato hutun wanki da hatun aji gama a gurin aiki domin mu samu mai sallah sannan kuma mu huta.

Eh ƙware da gaske ina sanya agogo a hannu. Domin sanya agogo a hannu yana taimakawa matuƙa gaya domin a ga mutum ya fito tsaftsaf, sannan kuma yayi kyau yayinda yasa wanna agogo.

Ina share ƙura sau biyu ne kullum. Nakan share ƙura da safe da zarar na tashi daga bacci bayan zan fita gurin aiki sannan kuma bayan na dawo gurin aiki da yamma nakan yi ƙoƙari na share ƙura.

Eh ƙwarai da gaske ina iya yin iyo domin na koyi ruwa ko in ce na koyi iyo tun yana ɗan ƙarami yau na koya a swimming pool na gida wanda yanzu na kan in yi iyo an yi tafiya mai nisa.

Yadda nake ta fa shi ne tun ina ɗan ƙarami. Na taso ban san mutane suna ɗauka ta sosai wanda mahaifiyata take cewa saboda ta fa ta ce ina da ta fa sosai.

Kayan marmari da na fi so shine na fi son kayan marmari apple. Domin a cikin kayan marmari apple yafi birge ni kuma na fi sonsa saboda alfanin da yake da shi a jikin dan adam da kuma birgeni da yake.

A'a, fim ɗin da nake son kallo shi ne ina son kallon fim ɗin, wato tarihi na abubuwan da suka faru a baya. Wannan yana taimaka min ƙware da gaske domin na san abubuwan da ke faruwa a baya.

Eh ƙwarai dagaske ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta domin nakan yi ƙoƙari in sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Duk bayan mako biyu a gurin aiki nakan sabunta shirye-shiryen kwamfuta.

A gaskiya ina jin hayaniya a matsayin takura. Bana son hayaniya sosai, sai ya sa duk inda hayaniya take, na kan yi kokari na guje mata gaskiya. Bana son zama cikin hayaniya saboda takanta kora mun kwarai dagaske.

Abin da nake yi da ragowar abinci shine nakan yi ƙoƙari duk ragowar da na yi na abinci na ba da shi ga almajiri. Domin haka zai zamo abu mafi birgewa domin in ba da.

Ina ƙoƙari gaskiya ina zuwa gurare da wuri ba daga baya ba. Duk lokacin da aka ƙayyade mun lokacin da zan zo guri nakan yi ƙoƙari na zo shi da wuri kar na zo a makare.

Eh ƙwarai dagaske. Ina yin wuta da itace domin na iya hada wuta da itace. Wanda nakan nemo itace in dan ni ashana in kenta musu in haɗa wuta da itace a yi aiki da shi.

Lokacin da nake wanke kayayyaki na shi ne, wato ranar Lahadi da misalin karfe goma na safiya. Bayan na karya, na kataro dukan kayayyaki na da suke datti domin na wanke su a wannan lokaci.

A ina jira layi ne yadda aka tsara wannan jiran layi ya kasance bana yin gaggawa ko kuma in ce lallai sai na bi, na yi fin karfi na nakan bi layi domin a sallame ni.

Ina cin abincin rana ne, da misalin karfe ɗaya da rabi na kowace rana. Wannan shine ƙayyadadden lokacin da nake cin abincin rana, saboda shine lokacin da aka bamu hutu a gurin aiki.

Eh ƙwarai da gaske ina rera waƙa lokacin wanka. Da yayinda aka ce na shiga wanka, na kan yi kokari. Lokacin da nake cikin wanka, nan waƙa ta kan zo a muraina, ina rera ta zuciyata.

Ni ƙwarai da gaske ina cire takalma a gida domin tsafta. Nide na yarda da tsafta saboda duk abin da naje na taku a waje ban so in shigo dashi cikin gida sai in cire takalmana a waje, a wajen gida.

To, a gaskiya ina shirya ayyuka ne ta tsari ka mabambanta na kan shirya aiki a daidai lokacin da ya dace a gabatar da shi, sannan kuma da wanda ya dace ya gabatar da shi.

Eh ƙwarai da gaske ina koyan wata yare, domin yanzu haka na kan yi koyan yaren Arabi da yaren Turanci bayan yaren Hausa da Likaci. Waɗannan sune yare biyu da nake kan koya.

Eh ƙwarai da gaske ina zuwa akalla aiki lokaci daidai domin lokacin da aka yarje mun na je gun aiki shi nake kokarin inje ba tare da na yi ƙari ba.

A ina yin zuwa ganin likita domin kiyaye lafiya. Domin hakan yana taimakawa ƙware da gaske. Domin mutum ya kiyaye lafiyarsa, yana zuwa ganin likita.

Eh ƙwarai dagaske ina amfani da gidan sauro wato net domin kare kai daga kamuwa daga cizon sauro. Yayin kwanciya shiyasa nake amfani da net saboda yana karewa sosai da sosai.

To a gaskiya ina kula da gashina sosai da sosai, wanda nakan kashe gashina kuɗi duk ƙarshen mako don a gyara min shi. Ai min gyaran fuska ya fito fes fes da shi ba datti.

A yadda nake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci shine nakan samu muhimmin lokaci wanda nake gani na fi nutsuwa, sai in tsara su a lokacin ya kamata, gabatar da su tunda ina cikin nutsuwata.

Abin da nake tunawa daga yaro shine ina tunawa lokacin da nake yaro yayin da na taɓa faɗa wa rijiya wanda lokacin nan bazan taɓa manta ba. Shi na ke tunawa.

Dangantakarmu da makwabtanmu dangantaka ce gaskiya mai matukar kyau wanda muna zaune lafiya tare da makwabtana. Muna zaune lafiya da zaman mutunci tsakaninmu.

Dangantaka ta da shugaban aiki dangantaka ce mai matukar kyau, wanda shugaban aiki na muna da mutunci sannan kuma muna alaƙa ta fuskantar juna tsakanin mu. Wannan ne ke sa nake alƙanta mai kyau da shi.

To, a gaskiya ina yin wanka ne, aha, da misalin ƙarfe huɗu na yammacin kowace rana. Domin lokacin wanka yana da matuƙar daɗi, sai sa nake ƙoƙari nakan yi wanka a wannan lokaci domin gabatar da ayyuka muhimmai.

Ina tabbatar da ingancin aikine ta ɓangarori da dama. Ɓangare na farko shine ina tabbatar da ingancin aiki ta yadda aka ba da wa'inan aiki kulawa kuma ake gabatar dashi cikin kwanciyar hankali.

Eh ƙwarai da gaske ina iya hawan keke, wanda tun ina ɗan ƙarami na na taso ina hawan keke. Na koyi hawan keke, nakan iya hawa keke nayi a aike ni naje inda ake so in je in dawo da wuri.

Eh ƙwarai daga gaske ina sanya hula domin sanya hula na matuƙar taimakawa sosai da sosai wajen kare kai daga zafin rana ko kuma wani abu mai iya cutarwa ya zo ta samu.

Yadda nake sadarwa a gurin aiki shine nakan yi ƙoƙari mu yi sadarwa ta hanya biyu wato ta hanyar wireless ta Bluetooth ko kuma ta Wi-Fi wato hotspot data.

Eh, yadda na yi, lokacin da nake cajin waya tashi ne, na kan yi cajin waya tane da daddare yayin da zan kwanta. Da misalin karfe 1:00 in na sata caji sai in cire ta da misalin karfe 6:00 na safiya na gama caji.

Eh ƙwarai dagaske ina cin citta a abinci. Domin kuwa citta tana da matuƙar daɗi ina iya cin ta a abinci. Amma in ta haka kawai ce ba na iya cin citta saboda tana da daɗi ba.

Teburin mu yadda yake a gurin aiki an tsara shine ɗaya yana kallon ɗaya domin gudanar da aiki cikin kwanciyar hankali. Kuna tattauna muhimman abubuwanda suka shafi wannan aiki.

Eh, kwarai dagaske ina da manufa ta wata-wata wanda wannan manufa ta wa ita ce wanda nake ajiye wa kuɗi duk ƙarshen wata domin aiki wanda kan iya tasowa marar shiri.

A'a gaskiya ni na fi son shayi fiye da kofi. Dalili kuwa shayi yafi daɗi sosai da sosai sannan kuma ni yafi sani ƙarsashi fiye da yadda kofi yake sani ƙarsashi.

Yadda nake ba da ra'ayina a wurin aiki shine nakan ba da ra'ayina akan duk abin da aka tambaye ni ake ganin ya dace. Nakan ba da ra'ayina akan abin da nake gani ne mafi kyau.

A gaskiya na fi son bas fiye da taksi. Dalili kuwa shine bas ta fi taksi a wurina domin in a bas kake, za ka samu abokan hira yayin tafiya ba a hirar ka yi shuru.

A'a gaskiya bana amfani da kunnen waya, ina amfani da kunnen na ne domin saurara abubuwa da dama, wanda suka shafi gudanar da alamar rayuwa ta ba tare da kunnen waya ba.

Ato ina aiki tareda kungiya ne a cikin salama da kuma cikin farin ciki, wanda ina aiki da kungiya ne cikin rikon amana da gaskiya da kuma jajircewa wajen gabatarda aiki.

A ya'yan itace gaskiya, na fi son 'ya'yan itace, wato 'ya'yan aful a cikin 'ya'yan itace. Dalili kuwa shine 'ya'yan itace da ya fi nake so, sannan kuma nake birgeni yayin aiki da shi.

A, app ɗin da nake amfani da shi domin saƙonni shine ina amfani da WhatsApp domin tura saƙonni da karɓar saƙonni, sannan kuma ina amfani da Facebook shi ma wajen tura saƙonni ko karɓa.

A gaskiya ni na fi son kayan zaki akan kayan gicciye. Dalili kawai shine kayan zaki ya fi ɗanɗano sannan kuma yana da daɗi sosai a baki da kuma ƙara lafiya wajen sha.

A gaskiya ni na fi son zama a kujera fiye da tabarma. Dalili kuwa zama a kan kujera na taimaka mun ƙwarai da gaske, wajen motsa jinin jikina, yayin da na ji na gaji yakan taimaka min sosai da sosai domin na ware gaɓoɓin jikina.

Eh ƙwarai da gaske ina jurewa barkono mai yaji. Dalili kuwa na taso ko da yaushe ina amfani da barkono mai yaji wanda hakan yasa yanzu na saba mai ina iya jure masa.

Ina duba saƙonnin aiki sau biyu ne a kowacce rana. Ina duba saƙon farko ne da misalin ƙarfe takwas bayan na fita gurin aiki, sannan kuma saƙo na biyu nakan duba shi ne da misalin huɗu da rabi, lokacin da muka tashi daga a.

A'a gaskiya bana son cin abincin titi dalili kuwa. Ina da iyalin da take dafa min abinci a gida mai daɗi, ɗanɗano sannan kuma mai inganci wanda ya fi na titi. Inba doleba bana cin abincin titi.

Eh ƙwarai dagaske ina mike jiki da safe, domin hakan yana taimaka min mataka sosai da sosai wajen motsa jinin jikina yayin da nake wannan rana.

Gaskiya ina cin abinci da cokali ne fiye da hannu domin kuwa abinci da cokali yana da matuƙar daɗin cin abinci wanda kuma ci da hannu ya fi albarka wanda addinin mu aka koyar da mu.

Eh ƙarai da gaske ina iya kunna wuta, wato wutar murhu ko kuma wutar lantarki. Kowace wuta nakan iya kunna ta saboda duka ina da hannayena guda biyu.

Eh kayan ciye-ciye da na fi so shine gaskiya. Na fi son apple a dukkan cikin kayan ciye-ciye. Shine abu mafi birgewa da soyuwa a wurina a dukkan cikin kayan ciye-ciye saboda ɗanɗanon shi.

Eh, ƙwarai da gaske ina karanta jarida. Domin karanta jarida yana ba ni karsassu sosai da sosai wajen gudanar da ayyukana, shi ya sa na kan yi ƙoƙari in karanta jarida in ga abin da ke faruwa a duniya.

Kwarai da gaske ina kunna Bluetooth kullum domin ina kama Bluetooth ɗin wayata domin ne connecting da agogona smartwatch da nake kama da Bluetooth. Wannan yake sa nake kama Bluetooth kullum.

Ina kare kanmu daga sauro ne ta amfani da gidan sauro wanda ake ce wa net wanda yake taimakawa sosai da sosai wajen kare kai daga kamuwa daga cizon sauro.

Gaskiya ina zuwa kasuwa ne ranar Lahadi na kowane ƙarshen mako. Shine ranar kasuwa a unguwar mu wanda muke zuwa mu ci kasuwa domin mu siyo abubuwa muhimmai da ya kamata mu siyo.

Eh ƙwarai da gaske ina son ya tunatar da ayyuka. Domin haka yana da matuƙar muhimmanci ya tunatar da ni yayin da nake so na gabatar da aiki a kan lokaci ba tare da ya ƙure ba.

Gaskiya ina shaƙatawa sosai lokacin hutu, ta dalilin da a a a 'yan uwa da abokan arziki da iyali da muke tafiya da su domin mu shaƙata yayin hutu.

A gaskiya ni abin da nake jin tsoro shine ina jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Mahaliccina, wanda duk lokacin da ya hana ni abu nakan yi bakin ƙoƙari na na hanu domin ina jin tsoron sa.

Eh ƙwarai da gaske ina yin addu'a kullum akan Allah ya cika min burika na rayuwa da nake da su wanda kullum in sha Allahu nakan yi addu'a iya bakin kokarina ta zuci da ta baki.

Eh ƙwarai dagaske ina iya duba QR number domin na taso tun ina ɗan ƙarami an koyda ni yadda ake duba QR number wanda yanzu haka na iya dubawa QR number ba tare da matsala.

Eh, irin wasan da nake yi a waje shine na kanyi kokari nayi wasan ƙwallon ƙafa domin yana ɗaya daga cikin wasannin da suke matukar birgeni kuma suke. Su ke taimakamin sosai.

A'a, gaskiya ba na son buɗe taga a ɗaki. Dalili kuwa shine buɗe taga a ɗaki yana da matuƙar matsala. Yayinda ka manta taga a buɗe, wani kan iya zuwa ya shigo cikin ɗaki ya ma barna.

Yana yanke farce sau ɗaya ne a dukkan ƙarshen wato wata. Wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen kamuwa da natsuwa da yanke farce a yayin da ya kamata.

Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine duk lokacin da nake jin damuwa, na kan yi ƙoƙari na zauna ni kaɗai, na rufe kaina na yi wanka saboda in na samu lokacin na kan iya samun natsuwa.

Ina zuwa kasuwa ne duk ranar Juma'a, wanda kasuwar garinmu take ci ranar Juma'a. Wanda nakan tafiya kasuwa nan daga misalin karfe sha biyu na rana domin je siyo wa kayan abinci.

Eh ƙwarai dagaske ina shan ruwa mai sanyi domin shan ruwa mai sanyi yana taimaka min sosai da sosai. Duk lokacin da nake cikin damuwa ko ake zafi nakan samu nutsuwa yayin da na sha wannan ruwa mai sanyi.

A gaskiya launin bangon mu launi ne kalar wato kwari. Yalo da baƙi. Wannan kala tana da matukar kyau sosai shiyasa nasa bangon mu ya zamo yalo da baƙi domin yana burge.

Ina share ɗakin mu so biyu ne a kowacce rana. Nakan yi shara da safe bayan na tashi daga bacci, sannan kuma idan na dawo daga gurin aiki, da yamma nakan yi ƙoƙari na ƙara sharewa domin in kaɗe datti.

Wato ina karɓar baƙo ne, ta ta sigogi zuwa biyu. Ina karɓar baƙo da mutunci da karramawa domin baƙon ka, an ce annabin ka. Wannan dalili yasa na ke karɓar baƙo da muhimmanci.

Eh ƙwarai dagaske, ina rufe baki lokacin hamma domin an koyar da mu a muhimmancin rufe baki lokacin hamma. Saboda haka yana da matukar muhimmanci yayin da mukai hamma mu rufe baki.

To, unguwarmu wata kalan unguwa ce wadda za a iya cewa unguwa ce ba damuwa, unguwa ce ta haɗin kai da ƙaunar juna tsakanin maƙwabtaka. Ba mu da matsala.

Toh, ni dai irin kiɗan da nake son ji shine kiɗan firemiya wanda ake yin ta da ganga ta zamani domin ana kaɗawa da garaye yana burge ni matuƙa ga.

To, ni dai gaskiya a gudun fanka, na fi son gudu lamba biyu a fanka domin shine wanda baya takurawa gudunsa biyuwa ba wanda sanyin ba zai ratsa ni a cikin kwakwalwa ba.

Eh ƙwarai dagaske, ina iya ajiye copyn bayanai na a gurina, wanda hakan yana da matuƙar muhimmanci duk lokacin da kake da bayanai masu muhimmanci, ka yi ƙoƙari ka ajiye copyn su saboda tsaro.

Eh ƙwarai da gaske ina kunna zaren bature saboda haka yana da matuƙar muhimmanci ga kare lafiya. Wannan dalili yasa nake ƙoƙari in kunna zaren bature domin haka yana da kyau.

A gaskiya akalla ina iya karɓar kira sau uku a aiki. Kira na farko nakan karɓe shi daga manaja ne bayan na fita gurin aiki. Sannan kira na biyu nakan karɓe su daga gurin kostoma domin sayayyar kaya.

Ato gaskiya ni dai a kayan ɗaki, irin kayan dakin da na fi so, na fi son kayan ɗaki mai launin wato golden wanda launi ne mai matuƙar kyau. Yana burge ni yasa na fi son kayan ɗaki kala.

Eh, ƙwarai da gaske ina yin iya bakin ƙoƙarina domin bin ƙa'idojinaiki saboda haka yanada matuƙar mahimmanci duk lokacin da ake aiki kabi ƙa'idojin aiki karka sabawa aiki.

Eh ƙwarai da gaske ina musafaha da mutane domin musafaha da mutane na da matuƙar muhimmanci wanda nakan yi koƙari na musafaha da mutane wanda addininmu haka yana da kyau kuma ana samun lada yayin da aka yi.

A gaskiya madubi, aƙalla muna da madubi guda biyu a gida wanda muke amfani da su. Madubi na farko yana cikin ɗaki, madubi na biyu kuma yayin da zaka fito waje.

Eh ƙwarai da gaske, ina ƙoƙarin siyi siyayyar kaya daga yanar gizo, domin kayan yanar gizo yana da inganci sosai da sosai. Kuma hanya ce ta siyayya ta zamani, shiya sa nake sayan kaya daga yanar gizo.

To kayan aikin muke amfani da su sun haɗa da na'ura mai ƙwaƙwalwa sannan kuma da tablet sannan kuma da wayoyin hannu da CPU manya-manya wanda kuma da sola'a goma.

Ina goge haƙora na ne sau biyu a kowace rana. Nakan goge haƙori na da safe, lokacin da zan ci abinci, sannan kuma da daddare lokacin da zan kwanta. Nakan ƙara goge haƙora na saboda datti.

Eh gaskiya, yawan ƴan gidanmu aƙalla za mu iya kaiwa mu goma sha biyu. Da iyayena, da ƙannena da kuma abokan ƙannena mu ne kusan goma sha biyu a gidan mu yanzu.

To a gaskiya mu dai a ƙa'idance ba mu da wata lamba mai albarka ko wacce lamba mu a gurinmu mai albarka ce saboda mu ba mu da wani lissafin lambar mai albarka.

Eh ƙwarai da gaske muna da babbar gida wanda ha kalla a cikin wannan gida akwai ɗakuna wanda sun kai guda bakwai, wanda yake nuna cewa girman gidan babba ne sosai da sosai.

Wurin aikinmu yadda yake wuri ne wanda yake da matuƙar kyau kuma yake da abin birgewa wanda akwai tsaro sannan kuma da a mutunci da alfahari a gurin.

Eh ƙwarai dagaske ina kwana a ciki. Dalili kuwa shine kwana a ciki yana da matuƙar muhimmanci domin kare kanka daga kamuwa daga cizon sauro. Shi yasa nake kokari na kwana a ciki domin hakan ya fi tsaro.

Ehh, rana mafi kyau a mako a gurin mu gaskiya ita ce ranar Juma'a. Saboda yawmu Juma'a ita ce babbar rana wanda mukan yi sallar Juma'a. Sannan mukan zuwa ziyara zuwa gidan 'yan'uwa.

Eh, garai da gaske ina zuwa gidan fim domin kallon fim, domin hakan yana bada nishaɗi sosai da sosai. Lokacin da kaje gidan kallon fim, akan samu natsuwa da dukkan wata matsaloli na rayuwa.

Eh, ƙwarai dagaske ina shan madara, domin madara tana da matukar daɗi, sannan kuma tana ƙara lafiya ga ɗan adam shiyasa nake ƙokarin in sha madara duk lokacin da na samu dama ko kuɗi in siya.

Eh ƙwarai dagaske ina sanya inifom a gurin aiki domin gurin aikin mu akwai inifom da muke sanyawa domin gabatar da aiki. Wannan itace ƙa'idar aiki don musa inifom muke zuwa gurin aiki.

Yadda nake koyon fasaha sabo shine na kan yi ƙoƙari duk lokacin da fasaha sabo ya fito na maida hankali sosai da sosai wajen koya saboda haka yana da matuƙar muhimmanci a gare ni.

Wato ina zubar da shara ne a cikin kwandon shara wanda ake cewa dustbin wanda aka ware musamman domin zubar da shara a bakin layi. Nakan tara ta a dustbin sai in je in zuba, su wannan kuma ma su kwashe shara su zo su debe.

Eh ƙwarai da gaske ina son karanta littattafai domin karanta littattafai yana da matuƙar muhimmanci ga ilimi. Wannan dalili yasa nake ƙoƙari nake karanta littattafan da na samu dama in karanta.

Gaskiya ba ni da ƙaidadair lokacin sawa inda nake kallon wayata, amma maganar gaskiya nakan kalli wayata sosai da sosai. Wanda ina aiki da ita ne wannan dalili ya sa nake kallon wayata an kusan awa sha biyu.

Eh ƙwarai dagaske ina iya amfani da kwamfuta, wanda hakan ya samo asali ne yayin da aka koya min amfani da kwamfuta tun ina ɗan aji bakwai wanda yanzu nake iya sarrafa kwamfuta da kaina.

A gaskiya a dukkan cikin launi na fason launin fari, domin launin fari yana da matuƙar kyau. Sannan kuma wannan dalili yana da banƙawa sai sa nake son launin fari.

Gaskiya a dukkan cikin yanayi, na fi son yanayin sanyi a dukkan cikin yanayi, saboda yanayin sanyi yanayi ne da ɗan adam yake samun ƙarin lafiya da kuzari yayin da yake gabatar da ayyuka.

Ai aikin gida da na ke yi kullum shine na kan yi shara, wanda duk lokacin da na tashi da tsafe nakan yi ƙokari na yi shara. Wannan shine aikin gida da nake yin sau kullum a kowane lokaci.

Abin da nake ji ranar biyan albashi ina matuƙar jin farin ciki sosai da sosai, saboda wannan rana nakan ji kamar ranar saboda zan samu kuɗin da ya yi gabatar da ayyuka muhimmai.

Eh, ina share gida ne sau biyu a kowace rana. Domin haka yana da alfan- muhimmanci wajen tsafta. Shiya sani ke sharar gida sau biyu a kowace rana domin ya tsaftace gidan yadda ya kamata.

Ina nake ajiye mukullai na? Ina ajiye cikin mukullai na ne a cikin durowa domin wuri ne mai tsatsaru da yadda ya kamata a ajiye su. Wannan dalilin yasa nake ajiye mukullai na.

To a gaskiya, ni dai hannun da nake amfani da ita ina amfani da hannun dama ne domin ita ce hannu mafi dacewa wajen gabatar da aiki. Wannan dalili ya sa nake amfani da hannun dama domin gabatar.

Eh ƙwarai da gaske na kan iya jurewa zafi sosai da sosai wanda wannan ya samu asali ne da daɗewa da ina aiki da kayan zafi. Na kan iya jurewa zafi mai yawan gaske.

Gaskiya, na fi son miya mai zafi akan mai sanyi, saboda miya mai zafi tafi ɗanɗano wanda tana da alfanu da ƙara karsashi a jikin dan adam, shiyasa na fi son miya mai zafi.

Eh, ƙwarai da gaske ina iya tsallen igiya domin na ya, tun muna ɗan aji biyar malamin mu na PH ke koya mana tsallen igiya wanda na ƙware sosai akan wannan tsallen igiyan.

Eh, ina rubuta rahoto sau ɗaya ne a kowane sati na abubuwan da muka siyar sannan kuma da kayan aiki da muka siya a gurin aiki. Wannan shine rahoto da nake rubutawa sau ɗaya a kowane ƙarshen mako.

Eh ƙwarai dagaske, inayin kiran bidiyo musamman ga ƴanuwana da abokan arziki da suke nesa dani. Mukan yi kiran bidiyo domin muga juna saboda kewan da muka muju.

Ina amfani da tsintsiyar laushi ne domin shara, domin tsintsiya ce da take share duka wani dati tastas ba tare da barin wani guntu a ciki ba.

Eh ƙwarai da gaske ina kallon taurari da daddare domin kallonsu yana burge ni sannan kuma yana bani nishaɗi sosai da sosai. Wannan dalili yasa nake kallon taurari da daddare.

A'a ina cin abincin dare ne da misalin karfe goma sha ɗaya na wannan dare. Nakan yi ƙoƙari na ci abinci kafin na kwanta da misalin karfe sha biyu domin abincin ya narke a ciki kafin na kwanta.

Babban nasarar da na samu a gurin aiki ita ce, na samu ƙarin girma sosai da sosai, wanda yanzu nike akan matsayin manaja. Wannan ba ƙaramin ƙarin girma bane da na samu a wurin aiki, wanda nake alfahari.

Eh, ƙwarai da gaske, muryata tana da ƙarfi sosai da sosai wajen magana. Ba na magana a hankali. Muryata ina magana da ƙarfi ne yayin da zan yi magana. Wannan dalili ya sa muryana ta keda ƙarfi.

Wato ina zuwa kasuwa ne ranar Lahadi na kowane mako domin sayayyar kayan abinci, wanda wannan kasuwa ana zuwanta sau ɗayane duk ƙarshen mako a rana.

Abun da nake siya daga kasuwa shine duk lokacin da naje kasuwa nakan yi ƙoƙari na siyo kayan abinci irin su tumatir, attarugu da albasa da sauran su domin kayan masarufi.

Eh ƙwarai dagaske, ina sanya safa kullum. Dalilin haka na sanya safa shine duk lokacin da na sanya safa tana ƙoƙarin kare ni daga sanyin da ake nan wanan lokaci, siyasa nake sanya safa.

A gaskiya irin tufafin da na fi so shine, na fi son tufafi manyan riga wanda ake ce wa jallabiya. Domin tufafi ne na karrama girma, shi yasa na ke son can jallabiya babbar riga.

Eh ƙwarai da gaske ina son zama kusa da taga domin haka yana matuƙar birgeni suna ina ganin ragare sai sa nake kokarin zama kusa da taga yayin da ake tafiya a mota ko a jirgi.

Launin jakar mu ta kuɗi launi ne ta launin kore. Wannan dalili ina son kore sosai sai ya sa na nemi jaka launin kore domin ina sanya kuɗi kuma shi ma abun so ne.

Gaskiya na fi kuzari da safe fiye da kuzari da yamma. Dalili kuwa, kuzari da safe ina samunsa ne bayan nayi motsa jiki da safe. Jinin jikina ya tsinke sannan na sha kofi.

Eh ƙwarai da gaske, ina jin kukan zakara da safe domin muna da zakara a gida wanda yake kuka da safe. Kullum da safe shi yake tashi mun saboda kukan wannan zakara. Wannan tabbaci ina jin kukan zakara da safe.